Me kake yi don kiyaye lafiya? To, ni kam dai zan iya cewa, abun da ni ke don kiyaye lafiya shine I'm trying to eat in-- eh, ina ƙoƙari wajen cin abu mai gina jiki, abun da zai gyara jiki da zai kyautata jiki. Sannan kuma in ɗan yi exercise kala kala, ire-iren waƴannan.